Gaskiya ni mutum ne mai son ɗaukan hotuna sosai. Na da yawan ɗaukan hoto sosai kuma gaskiya ina son hoto. Don hatta a wayana ina da hotuna na kaina ya fi kwaya dubu. Ina son ɗaukar hoto kuma ina son hotuna. Saboda ni mutum ne irin ko ina naje ina son hoto. Har abokaina, in nace su yi min hoto basa so suyi. Saboda zasu suna yawan cewa ina takura musu da ɗaukan, ɗaukan hotuna. Gaskiya ni mutum ne mai son hoto sosai da sosai. Allah ya sani, don nakan ajiye hotunana na kaina ma sosai a wayana. Hotunana da dama sau da yawa nake ajiyewa. Gaskiya hoto, hoto abun so ne sosai sosai kuma ina son ɗauka. Ina son ganin ana ɗaukar kuma ni karan kaina ina son ɗaukar hoto. Kuma ina son hotona yayi kyau sosai in yi shi da iPhone. Gaskiya ni mutum ne ma'abocin ɗaukar hoto kuma ina son, ina son hoto gaskiya sosai sosai.

Gaskiya ina da dangi masu yawa. Ina da dangi masu yawa a gaskiya sosai sosai. Dangina suna da yawa ba iya jihar da nake ba. Akwai dangina da suke misali Adamawa. Akwai mutan dangina da suke Aljeriya, ƙasar Aljeriya. Akwai mutan dangina da suke garin Gombe. Akwai mutan dangina da suke garin Borno. Akwai mutan dangina da suke garin Kano. Da dai jihohi da yawa gaskiya. Ina da, ina da mutane sosai. Ina da ƴan dangi sosai wadda suke ga mu a jihar Taraba mu ma ko kuma ƴan danginmu wadda suke ƙananan hukumomi da yawa sosai sosai. Gaskiya ina dangi. Danginmu yana da girma sosai. Mutanen da suke danginmu suna da yawa kuma abin alfahari ne ace kasin tsatsonka kuma mutanen danginku suna da yawa kuma abin alfahari ne kaje nan kaje nan kuma mutanen masu irin kirki hakan nan sosai. Gaskiya abin yana mun ta'addi kuma ina jin daɗin haka kuma yadda ake faɗin alkhairi game da danginmu gaskiya ina jin daɗi sosai sosai walahi.

Gaskiya mafi yawanci abincin da nake ci da safe, abinci mafi yawanci gaskiya, na fi son in ci burodi da shayi. Abincin da na ce, nake ci sosai sosai gaskiya. Shine abincin da nake ci da safiya. In ba biredi da shayi ba gaskiya wani lokacin ina bukatan ko in ci doya ko in ci koko da ƙosai. Kawai dai ga abun da dai na fi so gaskiya a daidai wannan lokacin shine abincin da nake, nake ci da safiya. Kuma gaskiya yana ƙosar da ni. Alhamdulillah dai da ni'imar da Allah yayi gaskiya, biredi ne gaskiya. In ka tambaye ni abincin da na fi so ma zan ce maka biredi. Saboda yanayin yadda yake, da fulawa ake yin shi kuma gaskiya yana min daɗi sosai da sosai. In na ci ina samun kwanciyar hankali da nisua da, da jin daɗi. Gaskiya biredi ina jin daɗi. Na gode wa Allah gaskiya. Biredi da shayi ni'ima ne gaskiya sosai sosai.

Gaskiya wuraren da nake cin abinci a wurin aiki suna da yawa gaskiya suna da yawa wuraren. Ni ba mutum ne mai yawaita zuwa wuri ɗaya in na yake. A'a wani lokacin inci a nan gobe inci a nan jibi a nan saboda in samu mutane ciniki. Wasu ba ka san yanayin kuɗi ko za su suna samun ciniki ko ba sa gaskiya shi ya sa incinan raba kafa nake yi kawai. In ina so akwai wanda suke yin abincin wannan akwai kalan abincin da suka iya wa'innan akwai kala. In dai abincin da nake so inci a ranan ko a lokacin ne to gaskiya zan je wuri kaza ne. In ace misali ina so inci tuwo ne wurin maman Tolu zan je. In kuma ace ina so inji inci irin shinkafa ko kuma inci irin coleslaw, burger, meat pie da sauransu dole zan je Good Shepherd. In kuma ina so inci irin abincin gargajiya haka sosai sosai mama Ngozi. To irin abu dai ya danganta da abin da nake so inci a daidai lokacin gaskiya.

A'a ina ɗaura kulli sosai sosai gaskiya ina ɗaura kulli. Ina ɗaurawa sosai. Da shike ina ɗaura irin kullin zoɓo, irin kullin kunun zaki, kullin ina ɗaura kullin suga in misali in za a sayar da suga in za mu sayar da shi, zan sa a ciki in ɗaura. Ina ɗaura kullin irin su attarugu ne su albasa. Ina ɗaɗɗaurawa sosai gaskiya. Abubuwa dayawa ina ɗaura kullinsu sosai sosai. Kuma ɗaura kulli irin muna kafin nan ma muyi shi gaskiya muna aunawa sai mun tabbata yayi daidai. A daidai da muke gani yayi daidai. Dama asalin daidai kam. Ba zan ce na yi asalin daidai ba sai Allah. So gaskiya muna yi muna ɗaura kulli sosai kuma yawancin ina ɗaurawa a gaskiya ina jin daɗi, ina jin daɗi gaskiya sosai sosai. Yana ɗan ban nishaɗi sosai gaskiya. Ina ɗaura kulli. Na yau yau ko jiya ma sai da na ɗaura kulli.

Da farko zan ce gina dangantaka ta kasuwanci, ko in ce dangantaka tsakaninka da wani ko irin wata haka ko wani abu. Dangantaka na farko in za ka gina shi ya kamata a ce za ka fara kallon mutuncin mutum kamar a kasuwanci. Dole in za ka kalla kostoma wanda yake sayan abunka, dole za ka ga mutuncin shi, za ka mi shi irin ladabi da biyayya. Za ka san maganganun da za ka faɗa mi shi, za ka yi abubuwan da za ka jawo hankalin shi. Misali, in yana sayan abu a wurin wasu sai ka gwada taya mashi naka abun, sai ka mishi irin dabaru na kasuwanci ya gwada. Abubuwa da yawa dai gaskiya a haka ake gina dangantakan kasuwanci, ka mutunta mutum, ka martaba shi, ka ba shi darajan da dai ya cancanta. So abubuwa dai gaskiya in mutum kamar ni ke nan, in mutum kamun ɗaya daga cikin abin da na faɗa gaskiya ko mun ya in na zo lallai sai na je shagonka. Sabida mutumin da yake ganin kima na da daraja na da martaba na kan ai dole in mutunta shi. Gaskiya haka ake gina dangantakan kasuwanci. Ka ga kiman mutum, ka ga darajan shi dai, duk abun da ya cancanta ka ba shi, girma ne da sauran abubuwan. Dole ya kamata a ce ka ba shi. In ka ba shi, ina ga gaskiya ko mun ya, ko mun ya mutum yake, dangantakan ku da yake na kasuwanci ya dinga haɓaka, ya dinga ƙaruwa. Dan yanayin yanda ka ke ba shi mutunci da sauransu, zai iya ƙiran sauran abokanan shi, aa 'yan'uwan shi zai dinga tallata ka. So a nan ne kai kuma kasuwancin ka zai bunƙasa in kana irin wannan abun. Ka ga mutane da yawa ba ma sai ka ce su tallata ka ba, da kansu in ka mutunta su, ka martaba su, ka ba su daraja dai da suke bukata, gaskiya ina ga da kansu dai za su dinga tallata ka. Kuma dangantakan ku na kasuwancin zai ƙara haɓaka sosai sosai, sosai ba kaɗan ba.

Gaskiya ina raba abinci na da mutane gaskiya ina rabawa. Ni mutum ne ba wai mutum mai sanyin rowa ba. Dan gaskiya rowa ba shi da kyau. Wani lokaci a cikin akwai wani kalmar turanci da ake faɗa "Giver never lacks." So gaskiya abin da nake amfani da shi ke nan. In naga wani yana jin yunwa ni kuma ina da hali da zan iya taimaka mishi gaskiya ina taimakawa. So gaskiya abin da in ina da abinci da yawa gaskiya ina bayarwa. Wani lokacin ma ko ni ban ci abincin ba in wani na ga ya fi ni bukata gaskiya bashi nake yi. Abinci gaskiya ina rabawa sosai sosai ina rabawa. Dan yana da amfani sosai. In ka ga wani ka taimake shi kaima dai Allah zai taimaka maka. Kaima ba ka fi ƙarfin Allah ya dawo da kai cikin irin yanayin da wancan ɗin yake ba. Kaga in ba ka taimaka mashi ba kaima zai iya yiwuwa wasu ba su taimaka maka ba. Ka zamanto mutum mai tausayi, mai taimakawa al'umma, mai taimakawa mutane da jama'a. Jama'a in sun gan ka suna alfahari suna jin daɗi. Gaskiya ina ga kamar haka gaskiya raba abinci yana da kyau gaskiya.

Gaskiya bikin ranar haihuwata, gaskiya yadda nake yi ace yadda nake yi ranar bikin ranar haihuwata in ta zagayo gaskiya mafi yawanci ina, ina samun nishaɗi ne. Ina nishaɗantar da kaina, ina fitar da kaina in je in kashe wasu 'yan kuɗaɗe gaskiya saboda in ɗan hutun wa rai na, in ɗan more wa rayuwa ta. Haka gaskiya yawanci nake ko kuma in yi party irin in gayyace abokanaina, in saya cake in yanka. To gaskiya yawanci abubuwan da nake yi kenan a cikin bikin ranar haihuwata gaskiya. Mafi yawanci sosai abin da nake yake nan ina sayan cake, in saya su drinks irin, irin su Fanta lemn kwalba ke nan, irin su Fanta, irin su Coke, irin su Pepsi da sauran su dai suna da yawa gaskiya. Haka nake yi a ranar bikin ranar haihuwata gaskiya sosai, sosai. Ba sau ɗaya ba, ba sau biyu, ba sau uku ba kullum kowane shekara haka nake yi gaskiya.

Gaskiya a yanayi na ƙura da muke fama da shi, gaskiya ina sanya safa. Ina sanya safa sosai sosai. Da shuke yanzu muna hunturu. Gaskiya in baka sa safa ba ƙafanka zai yi ƙura sosai sosai. Babban dalilin da ya sa nake sa safa kenan. Saboda ƙarƙafana yayi datti ko kuma hunturu ya kama ƙafana. Shi ya sa nake sa safa sosai da sosai. Ina sa safa a kowane rana gaskiya zan ce. Tunda na sayi safan kusan har izuwa yanzu. Tun watan sha ɗaya na dubu biyu da ashirin da biyar har izuwa yanzu ranar ashirin ga watan ɗaya na dubu biyu da ashirin da shida ina sa safa gaskiya. Har kusan wata biyu zuwa uku gaskiya ina sa safa. Ina sa safa kullum kuma gaskiya wani lokacin ma bansan ƙura ko kuma hunturu ya buge ƙafana ko fiska na to shi ya sa gaskiya nake yawan sa safa. Gaskiya ina sa safa kullum.

Gaskiya yadda nake kawowa gidanmu, abubuwan da nake yi sosai misali kamar yanayin da nake dawowa in ci abinci. Haka nake dawowa, haka nake kawowa gidanmu. Maybe in na samu kuɗi in saya abubuwa. Haka nake yi kullum yawanci indai ƙasan mutum wani lokacin ka samu, wani lokacin ba za ka samu ba to gaskiya in dai an samu ana ɗan taimako. Ana ɗan samu, ana ɗan taimakawa. Haka ne ake tafiya ake yi.

Gaskiya lokutan da ruwa yake zuwa, abubuwan da nake yi shine wanka. In ruwan ya zo wanka nake yi, in shiga cikin ruwa nayi ta wanka nayi ta bule ko kuma in ruwa ya zo sosai gaskiya ina shiga. Ko in ina da zazzabi gaskiya bana shiga ruwa amma mafi yawanci ina shiga ina wanka a cikin ruwa saboda ina son, ni mutum ne wanda baya son datti kuma ina son wanka a cikin ruwan sama shiyasa gaskiya. Inna ga dai ruwan sama gaskiya yawanci ina jin daɗi sosai da sosai. Sosai.

Gaskiya bana bada ra'ayi ko in ce mene ne, indai abu ya kamata, su mutan da nake aiki dasu suma sun san cewa ya kamata. In abu ya kamata a yi shi in kuma bai kamata ba kada a yi shi. Gaskiya bana bada wani ra'ayi ko mene ne a wajen aiki gaskiya. Indai abu ya kamata a yi shi in kuma bai kamata ba kada a yi shi. Shine abun da yawan nake yawan cewa. In za muyi abu muyi shi ta gaskiya, muyi shi tsakani da Allah shine kawai.

Gaskiya abubuwan da nake don kiyaye lafiya na ko kuma ice, abubuwan suna daita kama daga irin ƙwallon buga ƙwallon ƙafa, guje-guje, wasan ƙwando da sauran su dai suna daita gaskiya. Don kiyaye lafiyata nake yi sabida ban san jinina ya tsaya kamar irin ruwa a cikin kwata hakan nan. To gaskiya shi ya sa ko wane lokaci nake samun lokaci in je in buga ƙwallo bana san jinina yana tsayuwa shi ya sa.

Ina amfani da kwamfuta sosai da sosai gaskiya. Ina amfani da kwamfuta sosai. Ni mutum ne irin wanda a gaskiya kaso na rayuwa na zance a cikin ɗari, zance kaso saba'in gaskiya ina amfani da abubuwan da ya daganci technology da kuma intanet, media, social media. Ina amfani ko da yaushe gaskiya abubuwan da nake yi ke nan gaskiya ina amfani da kwamfuta kuma ina jin daɗin aiki da shi. Yanayin abubuwan da yake bani, saƙonnin da yake isarwa da sauransu da gaskiya ina jin daɗi kuma gaskiya Alhamdulillah ba abinda zan ce sai dai muce mun gode wa Allah gaskiya da ni'ima dai da ya iya mana na irin na kwamfuta da sauran abubuwan dai ina jin daɗi gaskiya. A kowane aiki da zanyi ina, ina amfani da kwamfuta na gaskiya yana sauri ba kamar waya ba kan. Wani in network na waya ya ƙase irin in na gaga da shiga ta waya abu, in na shiga ta kwamfuta amma kuma zaka ga yayi. To shine gaskiya ina jin daɗin aiki dashi sosai ko da.

Gaskiya yadda nake ajiye kuɗi, ina ajiye kuɗi wurare da yawa gaskiya. Ina ajiye kuɗina sosai sosai. Ina ajiye shi wani a asusu banki ko kuma wani ina ajiye shi a asusun waya ko kuma ina ajiye shi a asusu irin asusu na gargajiya hakan nan. To gaskiya yadda nake ajiye kuɗina kenan. Indai zan yi bacci kuma wani ina sa shi a cikin abubuwa na irin kamar ƙasan gado, ƙasan wardrobe dina ko kuma cikin wardrobe ko drawer dina. Wuraren da dai nake ajiye kuɗi gaskiya kenan. Inda nake ajiye kuɗina kenan. In ajiye su, in kwana da shi, in tashi da shi dai. Alhamdulillah kuma ba wani abun da yake samun wannan kuɗi dana ajiye. Kuma ina jin daɗi gaskiya haka sosai sosai. Ina jin daɗi kuma ina fatan in ajiye su, in ci gaba da ajiye su, in ci gaba da tara wa'annan kuɗaɗen. Allah kuma nake roko ya ƙara mun buɗi kuma da nasara gaskiya. Ina jin daɗin haka sosai sosai yadda nake ajiye kuɗi. Yawan ci wani ya danganta dai da inda nake gaskiya. Ya danganta ma da inda nake.

Gaskiya ban taɓa sayan kaya a yanar gizo ba, ban taɓa saya ba. Amma a karon farko a wannan lokacin ina so in gwada sayan kaya a yanar gizo. Amma dai to gaskiya zuciyata na buga. Ina irin, ina gani kamar za a cuce ni ne. Amma dai komi in ka bar wa Allah, kasan komi zai, zai zo da sauƙi. Gaskiya ban taɓa sayan kaya a yanar gizo ba amma ina, a karon farko zan saya in sha Allah. In sha Allah ina kokarin in saya. Yanar gizo wuri ne, dandali ne da mutane yawanci macuta da maha'inta suna nan. Amma dai ba ka san waye zai cuce ka ba ko ba za a cuce ka ba. Kowai dai ka kyautata zato mai kyau amma ina so in saya gaskiya. Akwai kayayyaki da suka mun kyau sosai gaskiya. Na gani to mutumin dai ban san shi ba. Amma kuma gaskiya kaya mun kyau kuma gaskiya zan gwada. In ya cuce ni, sakanin shi da Allah. Don shi zai je ya hadu da mahaliccin shi gaskiya.

Gaskiya bana amfani da kunnen waya. Bana amfani da shi kwata-kwata. Bana amfani da shi. Kawai dai ni yanayin yadda nake ma amfani da waya na, daban da, zan ce yadda mutane suke amfani da shi. Don komai na wa ma a cikin waya na daban yake gaskiya. Ni irin mutum ne da is built irin different hakan nan. Ko mai na wa da banbanci da yanayin yadda mutane suke yin nasu gaskiya. Ban cika, bana amfani da ma kunnen waya kan. Bana ma amfani da shi. In ka tambaye ni ina amfani da shi, zan ce a'a bana amfani da shi gaskiya. Bana amfani da, da kunnen waya. Bana amfani da shi. Amma dai ina da mutane da wanda na sani suke amfani da kunnen waya. Amma ni a kan kaina in ka ce min, "Bilal kana amfani da kunnen waya?" Zan ce "a'a bana. Don baya burge ni kan gaskiya ko kaɗan ma, ko kaɗan. Ni yin abu bai mun ba gaskiya bana ma gwadawa ko in wannan. Inde bai mun ba kan gaskiya bana yi. Bana ma iya amfani da shi.

Gaskiya, 'ya'yan itatuwa da na fi so suna da yawa gaskiya. Amma gaskiya in aka ce in za, suna da yawa gaskiya. Ina so da yawa. In ka ce in zaɓi guda ɗaya gaskiya, 'ya'yan itace da yafi min kyau da na fi so sosai gaskiya shine mangwaro. Mangwaro itace 'ya'yan itace da na fi so gaskiya. Dan ni ma'abocin mangwaro ne sosai sosai. Ina son mangwaro, yana min daɗi sosai gaskiya. In ka cire mun bayan mangwaro in ka ce in zaɓi wani 'ya'yan itace da yake mun, akwai irin su cashew, guava, duka su apple, su abarba, su gwanda. Gwanda ma gaskiya ina son gwanda. Ina son gwanda sosai. Ina son kwakwa ma daka. Ina son su. Amma in ka tambaye ni wanne ne yafi yadda kuka tambaye ni wanne 'ya'yan itace na fi so gaskiya, mangwaro ita ne ta fi mun ko wani irin 'ya'yan itace gaskiya. Sabida yanayin da yake kuma da zaƙin gaskiya 'ya'yan mangwaro gaskiya. Ni ma'abocin mangwaro ne sosai sosai. Ina son mangwaro sosai amma kuma ban iya shan mangwaro a cikin inda jama'a suke ba gaskiya. Mangwaro zai iya kunyatar da mutum sosai.

Yawan ci abubuwan da na ke yi da safiya, lokacin da na farka, abin da na ke fara yi, yawanci nakan fara yi shine, eh, in na tashi, in fara godewa Allah da ya sa na kwanta, na tashi kuma. Na farko godiya ga Allah zan fara yi. Bayan nayi, sai in yi addu'a, in je, in yi in shiga ban ɗakin alwala. Bayan na yi alwala, sai na samu, sai na yi sallah. Shi ne gaskiya abin da na ke fara yi a koyaushe a kowani abin da na, lokacin da na farka. Shi ne abin da na ke fara yi kyanan. In godewa Allah, in je in yi alwala kuma na yi sallah. Gaskiya in ba ka godewa Allah ba, kai mutum ne wadda irin ba ka da tawakkal, kai a hakadai kawai gaskiya. Ni dai gaskiya in na tashi daga bacci, kawai rokon Allah na ke yi na gode mishi kuma na samu na yi sallah, sai in yi addu'o'i na, yawanci sai in ƙara komawa bacci. Don bacci gaskiya ni'ima ne, ni'ima ne gaskiya. Wasu sun gagara samu sai mai kwanciyar hankali yake bacci. To, na samu kwanciyar hankali ina bacci ka'ai, Alhamdulillah. Na godewa Allah.

Eh gaskiya ne, mutum ne mai yawan bawa mutane shawara. Ina ba da shawara sosai sosai a aiki. In ce wa nayi kaza yayi kaza, in ce yayi kaza yayi kaza dan sabida ni ina da yazan ce gogewa. Bayan gogewa kuma ina da abin da ake cewa experience ina da ita sabida na jima ina aiki. Kaga dole in bada shawara, dole in ce wa nayi kaza, ya kamata mutum yayi kaza sabida mu mun jima muna yi. Mu ba na jiya ba ne, ba na yau ba ne, na jiya ne. Mun riga da mun jima a fayye kaza. Dole a bamu, eh wannan daraja da kuma mutunci da muke, muka, muka buƙata. Dole a bamu sabida mun jima gaskiya. Ina bawa mutane shawara ko ba ma a aiki ba. Ina bawa mutane shawarwari sosai sosai gaskiya. Ni mashawarci ne mai kyau. Karan kai na ni na sani, na iya bawa mutum shawara. Kuma sai na zauna nayi tunani kan nake yin magana gaskiya.

Gaskiya mafi yawanci abubuwan da nake shirin yi ko abin da ma nake yi a kowane ƙarshen mako, gaskiya suna dewa, suna dewa. Abin da nake yi a ƙarshen mako misali wani ƙarshen makon ina shirin in kalla ƙwallon ƙafa. Wani kuma ƙarshen mako ina shirin in buga wasa ne. So abubuwan yana zuwa mabambanta daban daban. Amma gaskiya ni na fi son ƙarshen makon da zan zo in kalla ƙwallon ƙafa. Saboda na fi jin daɗin in kalla team ɗin da nake so in ga suna bugawa kuma suna sha. So gaskiya abin alfahari ne kuma abin da nake so ne gaskiya sosai da sosai. Ƙarshen mako gaskiya ranar, ace ranar asabar, ranar da nake so kenan in kalla team ɗina ta buga wasa kuma ta ta ɗauki kofi kuma ta samu nasara sosai da sosai gaskiya. Shine irin ƙarshen makon da nake so sosai gaskiya, a rayuwa ta irin abin da yake burge ni kenan da sosai gaskiya.

Gaskiya, na fi son bos. Gaskiya, in ka tambaye ni, na fi son bas sabida irin girman shi da kuma yanayin tafiya yana ɗiban mutane da yawa. Amma ka ga taksi, za ku samu kuchunku su za hahhaɗa ku. So gaskiya, ni ba na son wannan irin tafiya in ina tafiya. Gaskiya, ga ranin samu wuri in baje, so shine abin da nake so kenan. Amma in ka ga ka sani a taksi kuma gaskiya, kamar zan ce kawa wahalani ne, kwata-kwata kawa halani. Shi ya sa kawai nake sau saamu wurin sarara hakan in ɗan huta sosai in ina tafiyan ma. Ba wani matsi, ba wani damuwa, ba wani irin. Akwai wani kalan taksi in ka shiga ma wani, za a danne ka matse ka, damuwanka kawai ka fita. Amma na fi son bas da in ka shige shi irin ka samu iska, ventilation mai kyau da sauransu. Gaskiya, abin da na fi sokenan sosai sosai. Gaskiya, na fi son bas akan taksi. Taksi yana da ɗan takura shi ya sa ban cika so taksi ba gaskiya.

Gaskiya, lokutan da nake jin damuwa, ko kuma lokacin da damuwa ta shigo rayuwata, gaskiya abin da nakan fara yi in ban samu sukuni ba, nakan tuna mahaliccina. Don shi ne yawanci inna tuna nake samun nisuwa. Misali ace na sami damuwa a cikin soyayya da nake yi. Gaskiya nakan ce “Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un”, in yi ta faɗe shi. In na faɗa, gaskiya damuwar da ke zuciyata yana kankarewa. In ba shi ba, in karanta Alkur'ani. In ba shi ba, in ji Alkur'anin kuma. In dai tuna mahaliccina, gaskiya ina ga shi ne abin da yake yaye min damuwa kuma shi ne yake sa ni in ji farin ciki a kowane lokaci. Kuma shi mahaliccina ɗin shi ne yake ba ni kowane dama nake yin abubuwa daban-daban. Gaskiya abin da nake koyi da shi kyanan, abin da nake yi kyanan duk lokacin da in na shiga damuwa ko fa damuwa ta faɗa min a rayuwa ko kuma in na ga wani yana cikin damuwa, saboda shawaran da nake ba shi kyanan shine.

Gaskiya ina da yanayi da abubuwa yadda nake inganta aikin da nake ko kuma aikinmu gaskiya suna da yawa. Misali ina inganta shi abubuwan kamar yadda zan samu mutane da yawa in same su, in tallata musu yanayin aikina, in tallata musu abubuwan da nake gaskiya haka nake inganta aikin. Don dole in kana harkan kasuwanci saye da sayarwa dole sai ka samu mutane wadda za su dinga tallata ka. In basa tallata ka gaskiya abubuwan ka ba lallai ka samu yana tafiya yadda kake so ba. Ka samu mai tallata ka, ka samu abubuwan da de kasuwancin ka zai bunkasa sosai. To shi yasa gaskiya a kullun nake jin daɗin in inganta aikina, in ma mutane magana dai. So gaskiya shine yadda nake bi in inganta ayyukana da sauransu. Gaskiya haka nake bi shine wannan irin kalan hanya da nake bi nake inganta ayyukan sosai da sosai. So.

Gaskiya yanayin da na fi so, na fi son yanayi irin mai sanyi gaskiya. Don yanayin zafi bai da daɗi. Gara a ce da a ce za a yi ta zafi gara a yi ta yin sanyi. Gaskiya ni yanayin sanyi nafi so a kowani lokaci gaskiya. Sanyi dai yana min daɗi gaskiya. Yanayi na sanyi nake so kuma yanayi cikin annashuwa in ganni cikin farin ciki. Gaskiya yanayin sanyi yayi kuma in kalla ace yanayin da nake ciki ina da kuɗi. To gaskiya yanayi na.

Kai! Gaskiya ina buga rubutu da sauri sosai sosai. Ni karan kaina, ina tsoron kaina. Don ba zan manta ba, lokacin da nake secondary school sakanderiya ke na, in ina sauri zan ce wa abokanaye na muyi caccaka wanda ya iya sauri kenan sai ya wuce wani. Gaskiya kullum ni nake wuce. Kowa a ajinmu nake riga, kowa ya gama rubutu na iya rubutu da sauri sosai da sosai fa. In nace na iya rubutu da sauri to ina nufi irin sosain nan. Gaskiya ina rubutu sosai. Ina caccaka ina rubutu da sauri sosai da sosai. Su karan kansu abokanaye na suna tsorona wajen rubutu da sauri. Ina rubutawa. Za ka ga ma wani lokaci malami da yake rubutu shi ɗin ma yana rubuta kalma ɗaya, nima zan bi shi in rubuta kalma ɗaya. Yana yi kaza, haka nake rubutu da sauri fa. Haka nake yi sosai da sosai. Ina rubutu da sauri sosai fa. In za muyi caccakan nan kan za ka ga kowa zai dinga cewa "a'a, bare yi ba, baya so, ba ya so" ya san zan wuce shi. Tun ma kan a yi fa suna nuna kamar cewa "eh ni fa na riga da na fi su yawa". Gaskiya abin, gaskiya na iya, ina jin dadina.

Gaskiya rubutuna yana da kyau. Ina jin daɗin yadda nake rubutu sosai sosai. Rubutuna yana da kyau gaskiya. Ina alfahari da yanayin yadda nake rubutu gaskiya. Rubutun yana da kyau. Alhamdulillah, na gode wa Allah. Yanayin yadda rubutun yake tafiya, yanayin yadda nake yin shi, ina yin shi sanɗa-sanɗa cikin natsuwa. Gaskiya yana burge ni gaskiya. Yanayin yadda nake yi, ina jin daɗin kalan yadda nake rubuta rubutu. Yanayin yadda nake rubuta suna, nake rubuta abubuwa, gaskiya abin yana min daɗi gaskiya sosai sosai. Mutane kuma yadda suke yabawa kuma ina jin daɗi. Rubutuna yana da kyau gaskiya sosai. Ina jin daɗin haka. Ka ga wani in ya ga rubutuna zai ce, "Kai wannan ya iya rubutu to." Gaskiya abin ina alfahari da abun kuma ina jin daɗin hakan sosai da sosai gaskiya. Rubutuna gaskiya yana da kyau. Ina jin daɗin hakan. Kuma mutane sun faɗa, sai in ji kai na yayi sama hakan nan to gaskiya ba karamin farin ciki nake ji ba in an yaba wani abu da nake da shi gaskiya. In an ce kaza da kaza, ina jin daɗin hakan.

Gaskiya ina da fanka, ina da fanka a rufin ɗakina. Yanzu haka ma a kunne yake kuma ina jin daɗi gaskiya. Yanayin mabushin iska da yake ban da sauransu gaskiya ina jin daɗin haka. Gaskiya fankan nan bakaramin jin daɗi, yana taimaka min sosai, sosai gaskiya. Wani lokacin zafi da sauransu gaskiya ina jin daɗin amfani da shi a kan nan. Fanka gaskiya ni'ma ne sosai, sosai gaskiya. Ina jin daɗi, ina jin daɗin amfani da shi fankan, wannan fankan. To gaskiya fanka ina da shi, ina da fankoki ma a rufin ɗakina sosai da sosai. Fanka guda ɗaya a ɗakina sai kuma ina da mabushi, mabushin sanyi wato AC ina da shi shima gaskiya. Gaskiya yanayin yadda nake zama a ɗakin kuma nake tsaftace shi da sauransu gaskiya ina jin daɗi. Akwai fanka gaskiya a rufin, rufin ɗakina gaskiya akwai shi, akwai shi. Ko wani ma ɗaki a gidan nan da nake ciki akwai shi gaskiya. Akwai fanka ko wani ɗaki an sa, an sa fanka. Falo ne ko ta ina da.

Eh ina ciniki a kasuwa gaskiya. Ina ciniki a kasuwa don in na ga abu, in na ga kamar farashin ko kuɗin bai mun ba gaskiya dole in yi ciniki. Wata kil in naje wurin bada kuɗi gaskiya ina neman ragi ko kuma in yi abu dai bai mun ba gaskiya haka dai ina cinikin a kasuwa. Ina ciniki sosai da sosai gaskiya. In abu bai mun ba ko kuma in na ga farashin bai mun ba ko kuma in na ga abin ya mun dole gaskiya in samu na yi cinikin shi. Eda ko in ce ma mai abin gaskiya ga kuɗin da nake da shi sai yai hskuri in zai sayar mun a haka to in kuma ba zai iya sayar mun a haka ba gaskiya to sai in wanna. To gaskiya ina ciniki a kasuwa sosai sosai kuma ina jin daɗin haka. Ina yin ciniki da wasu kuma gaskiya su ma suna jin daɗin kasuwanci da ni ko in ce kasuwa da ni. Don ciniki abu ne mai kyau gaskiya. Don in abu bai maka ba gaskiya haka mata ka yi ciniki. In kuma ba ka da kuɗi ma haka mata ka yi ciniki. Eh shi ne gaskiya.

Ina kunna sanarwa sosai ma. Ya danganta da kalan shi application ɗin, wato app. Ya danganta da shi. Ya danganta daga da muhimmancin wannan app ɗin. Wasu application ina kashewa, wasu kuma ina kunnawa. Sabila da wasu yanayin muhimmancinsu bai kai har ga sai na kunna ba. Wasu kuma yanayin yadda na ke ma tunanin su, ba ma ko ban kunna ba ma yana ciki. Zan sa yana cikin gaban wayana. Ina buɗe wayana sai shi zan gani. To gaskiya, sanarwa da na application ɗin ba wani abu bane. Dan in abu yana ranka gaskiya dole ka tuna kuma zai dame ka. To shi yasa, shi yasa ban cika damuwa da wani ko sanarwar wani application ko wani abu a kan nan ba. Ban damu da shi ba gaskiya. In dai abu dai yana cikin raina kan ai, bana mantawa ma, kawai. Ko ban sa sanarwa ba, zan tuna. Yana na a raina. Ko ina cire wayana ina cirewa, zan tuna gaskiya.

Gaskiya ni mutum ne wanda baya son wuri mai hayaniya. Bana son tashin hankali ko kaɗan. Ni mutum ne wanda baya son hayaniya ko surutun mutane ma. Wani lokaci surutu ma yana sa kaina yana ciwo. Gaskiya ni ba wani mutum ne mai son hayaniya ba. In naga wuri ana hayaniya ma bari nake yi. Don gaskiya ina ji kaina yana juyawa. Sabida ban san yawan surutu. Surutun mutane gaskiya baya mun, ban jin daɗi. Ina ma wani ko karatu ko wani abubuwa a klhanna in na ji ana surutu sai in ji karatun ko abin da nake yi ma kwata-kwata ya ɓata min lissafi. Gaskiya ni mutum ne wanda baya so kwata-kwata. Bana ma tunani ko in ji daɗin zama a wuri mai hayaniya. Don hayaniya kan kwata-kwata ma abun ne wanda ba mutum ya kamata ace ya so ba. Hayaniya bai da kyau. Kwata-kwata bana ma jin daɗi. Bana so in ji ana hayaniya. Bana so ma in ga wurin gaskiya. Don bana so, bana jin daɗi ko a raina bana so wallahi.

Gaskiya abubuwa suna da yawa wanda suke sani nayi dariya sosai. Suna da yawa. In abun in nagani maybe ince ina ga abu abude suna da yawa wanda suke da sani dariya. In ga yanayin tafiyar mutum wani tafiyar su ma ina gani ma yana sani dariya. Na ga yanayin tafiyar su yanayin abubuwan su gaskiya yana da yawa abubuwan da suke sani dariya ko kuma comedy ko wani abu dai gaskiya wasan barkwanci da sauransu. Abubuwan da yake sani dariya gaskiya suna da yawa. Ba ɗaya bane ba biyu ba ko kuma in kalla eh wasan Hausa shi ma yana sani dariya gaskiya sosai sosai. Wasan barkwanci sosai yana sani dariya. To suna da yawa abubuwan da suke sani dariya kuma ina alfahari da haka gaskiya. In na ga abun ina jinda ina jin daɗi kuma in nayi dariyar yana sani nishaɗi. Gaskiya ba ƙaramin daɗi nake ji ba gaskiya suna da yawa dai. Don kamar yadda na ce wani ina kalla irin eh bidiyoyin ƴan ƙwallon ƙafa da sauransu daga.

Gaskiya na yadda muke sadarwa a wurin aiki yana da bambanci. Ko in ce, ko kuma, ko in ce yanzu a, da na zamanin da, don sadarwa da muke yi muna da irin group da muke da shi a WhatsApp. So muna sadarwa, muna sada zumunta da sauransu. Muna tura bayanai da sauran abubuwa da yawa ne gaskiya. Yadda haka muke sadarwa a wurin aiki a cikin group ɗin. Mu-mu-in akwai wani saƙo da za'a tura za kaga a cikin wannan group ɗin za'a tura da sauransu dai. Haka dai muke sadarwa a cikin, a wurin aiki a cikin wannan. Haka dai muke yi. Mu tuntubi juna ta nan gefen mu tuntubi ta, haka dai muke yi. Mu sadar, in kuma, da shike abun gefen kasuwanci ne, haka muke yi gaskiya. Kuma haka muke correlating ko in ce muke ma maganganu da customers ɗinmu wadda suke sayan kaya a wajen mu gaskiya. Haka dai muke sadarwa a wurin aiki.

Gaskiya madubi da muke da su a gida suna da yawa gaskiya. In nace zan kirga su gaskiya ba za su iya ƙirguwa ba. Dan zan sha wahala ne kawai. Gaskiya madubin da muke da su a gida suna da yawa, suna da yawa. In nace kwaya ɗari, na san ya fi haka. To gaskiya ba zan iya zama in samu lokaci wai ince zan ƙirga ba. To gaskiya madubi da muke da su dai gaskiya suna da yawa kawai, suna da yawa. Ba zan iya ƙyastawa ba amma kuma gaskiya suna da yawa, suna da yawa sosai sosai. In nace kaza nayi ƙarya gaskiya ban taɓa ƙirgawa ba kuma ban ma tunanin zan iya ƙirgawa kuma ban da sha'awan ma ƙirgawa. Saboda ina gani zan sha wahala. Kuma duk abin da ni nake gani kaman zan sha wahala gaskiya ban cika so ina yi ba. Amma in dai ta harkar neman kuɗi ne gaskiya ina, ina, ina, ina sa jiki ina yi. Gaskiya madubin da suke gidan mu kam ba za su iya ƙirguwa ba gaskiya. Ba za su iya ƙirguwa ba. Inma za su iya ƙirguwa gaskiya mai ƙirgawan zai sha wahala sosai sosai gaskiya zai sha wahala.

Gaskiya, yadda nake daidaita aiki da rayuwa. Misali, ina da yanayin abubuwan da nake yi. Ina da yanayin abubuwan da in zan yi kaza. Abubuwa da yawa haka nake daidaita su. Komi yana da lokacin shi. In ace zan yi abu kaza, dole a wannan lokacin da na tsarawa kaina. Dole a cikin wannan lokacin zan yi. In zan yi abu kaza, dole kowa yana da lokacin shi. Ina tsarawa kaina lokaci. In zan ci abinci, shi cin abincin ma yana da lokacin shi. In zan yi wanka, shi ma yana da lokacin shi. Komi da nake yi a rayuwa na gaskiya yana da lokacin shi. Lokacin aiki in naje nayi, zan dawo. Sauran abubuwan a'a in yi tafin ƙwallon ƙafa, in buga, in je filin ƙwallon ƙafa in buga ƙwallo, in je kaza. Gaskiya, yadda nake daidaitawa gaskiya daidai ne. Kowa dai yana da lokacin shi. Komi yana da lokacin shi gaskiya. Yana da lokacin shi. Kuma ina jin daɗin haka dai. Kowa da lokacin shi. In samu lokaci yin abun da ya dace lokacin da.

Gaskiya ina cin tafarnuwa, ina cin tafarnuwa sosai sosai ina cin tafarnuwa. Don in aka yi ma miya ko a ce an yi abinci a gida, in ba tafarnuwa ma kwata-kwata ni ba na cin abincin. Saboda ina daraja tafarnuwa sosai. Yana da, yana da magani sosai. Gaskiya tafarnuwa yana da, gaskiya in dai anyi abinci ma a gida ni in ba tafarnuwa a ciki ni ba na ci kwata-kwata. Ba na ci kwata-kwata saboda tafarnuwa yana magani ne sosai.